Sau nawa kake yankan farce? To wannan tambaya da kuka yi na sau nawa nake yankan farce, nakan yanke farce duk bayan sati biyu nake yanke farce na. Sabila da farce din in ka barshi yakan kasance mai datti ko wani abu makamancin haka wanda kuma kunga bai kamata a ce ɗan adam yana, ah, amfani da najasa ba ko barin najasa a jikinsa wanda bai kamata ba. Don haka ina kokarin kiyayewa wajen ganin cewa na wanke shi da sauri, ah, duk bayan sati biyu na yanke shi. Ya kasance babu wani farce ko wani datti ko wani najasa wanda zai iya cutar da ni ko wani abu makamancin haka. So ina kokari sosai wajen kiyaye wannan abun ganin cewa haka ne ya kamata. Bai kamata a ce nayi babu haka ba. To wannan shine bayani a takai ce na gode.